Ina gaishe da mutane cikin mutunci da kula. Na kasance a yayin da zan gaishe ka, nakan gaishe ka bayan na risuna domin tarbiyya ne mai kyau da iyayenmu suka bamu. A lokacin da ka girme ni zan gaishe ka, nakan duƙa maka sabida mutunta ka. Na kasance duk wanda yake da mutunci, nakan mutunta shi gurin gaishe da shi. Safa nan haka kawai, a yau za ka ga mutumin banza ko da ya kamata ka gaishe shi. Ka duƙa mai, ba zai yiwu ba. Sai dai zaka iya gaishe shi in a matsayin shi na ɗan uwanka ko wani naka. Kar dalilin hakan ya sa ya ƙullace ka. Amma gaisuwa na mutunci sai mutumin mutunci. Shi ya sa za ka ga koda yaushe na gaida mutane lokuta daban daban. Hayyakin da ko sallama ba kayi mun ba, ni kuma ko sanin inda ka fito ba na yi. Da ace motar ka zata samu matsala ko wani abu naka. Bama zan nuna na san ka ba zan raɓa ne na wuce. Sabida lokacin da motan naka take da lafiya, ba ka taimake ni ba ko mashin ɗinka ke da lafiya ba ka taimake ni ba. Shi yasa nake jan ra'ayin mutane da su kula su gane mai rayuwar take ciki rayuwar nan ta kasance abu ce wanda ake girmama ta a kowane lokaci. Sabida mutuncin ka na daga lokacin da ka faro rayuwa, kuma ya ta'allaka ne a hannun ka. Daga lokacin da ka ba wa mutanen banza ƙofa, su shigo cikin rayuwan ka to daga lokutan nan ka zama mutumin banza da su za ka rinƙa mu'amala don su ne irin naka. Daga lokacin da ka yarda cewa mutuncin ka shi ne jarun ka, ka kan kare, kiyaye kowane abun da zai sa ka ɓaci rai ko ya sa ka daka sani. Shi ya sa za ka ga mutane da yawa, waɗanda ba su yi amfani da dama ba a yanzu da daman ta kuɓuce musu. Za ka ga sun fi kowa shiga damuwa sabida sakamako a da suna da damammaki da hanyoyi da za subi don gyara kasuwancin su da inganta kasuwanci. Amma ana toron azuba kuɗaɗen da za'a gyara hanyoyi sabida na kasuwancin sabida ba'a yarda da ingancin kasuwancin ba sabida ba a buɗe shi ta hanyar da ya dace ba. Shi ya sa za ka ga a lokutan da ka rasa wani abu wani lokacin Allah zai ba ka wani sabon abun. Na rasa inda nake zama ne wurin sana'a na a can ƙofa na dawo cikin unguwa. Na yi hakan ne don kare mutunci na da mutunta kaina da zama inda Allah ya aje ni, ba wai dan wani abu ba. Ina gaida mutane sabida Allah ba sabida wani abu nasu ba. In kaga ban gaishe ka ba, to baka da mutuncin da zan gaishe ka ma'ana, ko sallama ba ka yi mun balle ka gaishe ni. To shi ya sa ban da dalilin da wajen da ba ka ɗauke ni da daraja ni ma in ɗauke ka da daraja ba. Kamar inda ka ke ganina a talaka. Nakan iya ganin kai tamkar juji ne duk kudinka. Tammakar juji, da kai da banza.

Ina matukar kiyaye lafiyana saboda lafiyana shine jari. A lokutan da nake da lafiya kaɗai nake da amfani a gurin al'umma. Shi ya sa ni ke bin hanyoyi da yawa don na kare lafiya na. Lafiya na shine jarina. Ina matukar kula da lafiyana daban daban ta gurare. Musamman ma lokutan da na tabbatar da cewan lafiyana kaɗai shine amfanina a rayuwana. Don sai da isasshen lafiya akan iya yin ko da ibada ne. In babu lafiya ibada ma bazai samu ba. Shi ya sa ni ke kiyaye lafiya na ta hanyoyi da yawa musamman ma ta gurare dayawa. Ko da zazzabi bana bari ya yi in ba dai ƙaddarar yin zazzabin ya zo ba. Saboda na kan kiyaye cizon sauro, na kan kiyaye cin abincin da bazai karɓe ni ba har ya sa ni ciwo a jikina. Na kan kiyaye tafiya a abin hawa gudun kar wani ya zo ya buge ni, ya taɓa mun lafiyana. Lafiyana shine jarina. Shi ya sa ko da yaushe ni ke jin daɗin kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Ni kan samu hutu sosai saboda inganta lafiya na. Saboda lafiya na shine amfani na. A lokacin da baka da lafiya za ka ga kowa yana gudun ka har ƴan'uwanka suna gudun ka. A lokacin da ka san ka ke da lafiya kaɗai za ka fito ka taimake kan ka har ka taimaka ma wasu. Rayuwa yanzu ta sauya, da lafiya ake amfani. In baka da lafiya sai ka ga ko da wani abin ne ya zo ya wuce ka. Shi ya sa ni ke matukar tattala lafiya na. Ina yin hanyoyi da yawa don ganin cewa na inganta lafiya na saboda lafiyana shine. Sai da lafiya nake fita a gurin aikin. Shi ya sa na ke kiyaye lafiyana. Ina yin shan ruwa mai sanyi saboda shan ruwa mai sanyi yakan iya taɓa mun lafiya na. Ina shiga net na gidan sauro don tattala lafiyana saboda inganci.

Ina amfani da app na Opay don ganin sakonni da suke zuwa mun. A bangaren kuma sakonni na labarai, ina amfani da WhatsApp don ganin yadda abubuwa suke zuwa mun na sakonni. Na kasance sakonni kuma kai tsaye nakan kalle su, wanda suke gudanuwa a fadin duniya. Nakan kalla a Facebook da YouTube, sabida nakan yi nishadi a lokacin da nakan kalla wa'innan labarai. Amma bangaren sakonni ya kasance application din Opay, sabida Opay na inganta da application dinsu da su da Moniepoint. Amma ina amfani da Opay a yanzu, sabida Opay ya kasance application ne wanda kake ganin saƙo take yanke da an sa ma daga shi sai Moniepoint. Ya kasance Opay wallet ne mai zaman kanta, wanda a lokacin da aka sa maka saƙo, ana yin sending a lokacin zai zo gare ka. Shi ya sa nake amfani da Opay sosai. Mutane da yawa da manyan 'yan kasuwa, gidajen mai da kamfanoni suna amfani da Opay ne da Moniepoint, sabida samun kwanciyar hankali gurin kasuwanci a sauƙaƙe. Ya kasance basa yin wasa gurin zuba ma mutum sakonnin kuɗaɗen shi a lokutan da akayi sabga na harƙalla. Sun kasance Opay lamba ɗaya ne wallet mai zaman kanta wanda take biya ma dukkan wani mai tura sakonni bukata. Application din Opay ya kasance ana amfani da shi a ko'ina a fadin Najeriya. Shi ya sa muke amfani da shi don gurin ganin cewan mun magance dukkan wasu matsaloli da suke faruwa gurin yin transaction. Shi yasa gurin tura sakonni muke amfani da Opay, sabida Opay a lokacin da ka tura saƙo a lokacin yake sauka ba tare da ɓata lokaci ba. Shi ya sa ni ma nake amfani da Opay a gurin aikina. Sabida Opay ya kasance wallet ne mai zaman kanta wanda ba su da matsala suna biyan ma dukkanin wanda ya sa saƙo a ciki bukatan shi. Basa riƙe ma mutum kuɗi balle ai tare gima da su. Shi yasa nake amfani da su, sabida na riga na shaide su da su da Moniepoint. Moniepoint da Opay sun kasance aminan juna ne gurin sanyaya ma masu harka da su inganci da kwanciyar hankali. Moniepoint ta kasance ita ma lamba ɗaya ce. Za a ce aminan juna ne tsakanin su da Opay gurin tura sakonni. Tunda duk inda ka je za ka ga Opay. In baka ga Opay ba, za ka ga Moniepoint. A wasu guraren ma Moniepoint sunfi Opay yawa a yanzu. Wanda a futowan Opay ta riga ta mamaye ko'ina. Amma da Moniepoint ta fito ita kuma sai ta zo ta danne Opay, sabida ko'ina zaka ga ana maganan Moniepoint. Su ma wallet ne masu inganci wanda suka san aikin su. A lokutan da ka tura ma mutum saƙo, a lokacin suke diran ma da mutum saƙon shi ba tare da ɓata lokaci ba, ba tare da su riƙe mai sakonni ba. Shi ya sa ake amfani da su sosai fiye da bankuna da muke da su a Najeriya. Mun kasance muna amfani da wa'innan wallet ne guda biyun nan da aka fi ji, da Opay da Moniepoint don gurin ganin cewan ana biyan ma cikan bukata domin samun ingantaccen sakonni masu farantale. Shi ya sa nake amfani da shi a ko da wani lokaci. Sabida ya kasance Opay wallet ne wanda yake da app ne wanda yake da kwanciyar hankali gurin yin amfani da shi. Shi ya sa muke amfani da app din Moniepoint da app din Opay domin ganin mun inganta har sakonnin kasuwancin mu. A duk lokacin da muka tura saƙo, kafin mu bar gurin ma yakan tafi ma wanda muka tura. Haka shi ma wanda ya turo mana kafin ya bar inda ya tura mana yake zuwa gare mu. Lalle ina amfani da app din Opay da kuma na Moniepoint. A yanzu ya kasance yanda nake mu'amala da app din Opay ya fi yawa ma sosai.

Ina iya jefa dutse nesa saboda Allah ya hore min hannuwana suna da tsaho sosai kuma Allah ya hore min ƙarfin hannuwa da na jiki. Misali, shi ƙarfi amfani shi lokaci ne. Limit, limit ne kaman yadda kake amfani da ƙarfin ka. Ƙarfi ko wanne akwai yanayin nashi ƙarfin. Wani shekarun daya amma za ka ga ka fi shi ƙarfi ko kuma shi ya fi ka ƙarfi. Yadda za a yi wasan jefa, in da, in da za a jefa abunda a ka jefa izuwa nesa. Naka zai iya finnashi ko kuma nashi ya finaka. Wannan na nunin cewan ko wanne yana da ƙarfin hannu iya nashi. Wani ya fi ka ƙiba amma ka fi shi ƙarfin hannu. Wani ya fi ka ƙiba amma ka fi shi ƙarfin hannu. Wani ya fi, ka fi shi ƙiba kuma amma ya fi ka ƙarfin hannu gurin ko da duka ne ko jefa abu nesa. Shi yasa zaka ga mutane da yawa kowa akwai baiwan da Allah yai mai. Saboda zaka ga wani ya kasance yana yin aiki ne amma ya kasance cewan aikin da yake yi ko da wani wanda ya fi shi ma ba zai iya ba. Shi yasa za ka ga wani ƙarami ne amma yana aikin manya. Wani babba ne amma za ka ga yana aikin yara. Kowa da yanda Allah ya halicce zubin halittan shi. Ko zaka ga wannan gashi. In za ka yi jefa dutsen kilomita ɗaya, za ka sami wanda zai jefa na kilomita ɗaya da rabi ko na kilomita biyu. Hakan na nunin cewa ko wanne akwai yanayin ƙarfin dantsenshi na gurin jefa dutse nesa. Yanzu misali, a jefa dutse nesa limit ko wanne akwai limit nashi, akwai yanayin aikin shi. Wani zai iya jefa maka shi yai nesa da yawa, wani kuma zai jefa maka shi a kurkusa saboda ko wanne da nashi. Yanayin ƙarfin hannun ka da nauyin hannun ka yakan ƙara bada daman gurin yayin da za ka yi jefa. Ka jefa shi can inda ake so ya kai. Amma inda in hannun ka bai da nauyi ko da kana da ƙarfin hannu ba lalai ne ya kai inda ake so ya kai ba. Saboda nauyin hannun nan naka zai ƙara ma dutsen yin nisa saboda nauyin nan zai ƙara mai gudu. Kasa ki power, ma'ana ƙarfin hannun ka sai ya yi nisan da ba a yi tsammani ba. Shi kuma wanda bai da nauyin hannu ya kasance in dai yana da ƙarfin akwai dabaran da akan yi. Abun da zai, dutsen da zai jefa a nesa zai ɗauko dutse ne mai nauyi. Wannan dutsen da yake da nauyi shine zai ba shi daman haɗuwa da nauyin dake hannun shi, da rashin nauyin dake hannun shi ya jefa izuwa nesa. Hakan na bada daman yin jefa mai nisa a cikin dubara. Ka san kowane abu yana da irin nashi dubarin. Shi yasa a lokacin da zan jefa dutse nesa, nakan tsaya na zaɓa kalan dutsen da ya dace na jefa a nesa. Da zaran na jefa za ka ga nisan da ya yi. Wani inda zai jefa ba zai yi wannan nisan ba. Shi yasa kowa da yanayin yadda yake jefa dutsen shi a can nesa saboda kowa da yanayin ƙarfin dantsen hannun shi. Ko wanne dantse da kake gani yana da nashi ƙarfin. Ma'ana, jijioyinka yanayin ƙarfin su, yanayin jefa dutsenin ka nesa. In jijioyinka suna da ƙarfi za ka iya jefa dutse har izuwa inda ba a yi tsammani ma za ka iya jefawa ba saboda ƙarfin hannun ka ya wuce yadda ake misalin shi. Shi yasa za ka ga a lokacin da zan jefa dutse nesa, nakan zaɓa dutse mai kyau ne wanda na tabbata in na wurga zai je nesa kuma zai, zan sami abun da na wurga.

Buri na a aiki, na taka matakin da ban yi tsammani ba. A buri na a aiki shine na kai matsayin da nake tunanin zan kai a nan da dadewa, na kai a kurkusa. Buri na aiki, na taka matsayin da zan zo ana nuna ni, ana ba ni award lambar girmawa. Buri na a aiki, ina son nai nasara a duk aikin da na fara yin shi saboda na kasance aikina shine rayuwana. Ina da buƙatan kwarewa a aikina sabida samun kwastomomi nagari. Buri na a aikina bai wuce na sami dukkanin kulawa da kuma jin daɗi da kuma kwanciyar hankali a gurin aikina ba. Dalilin da ya sa kenan ko da yaushe nake girmama aikina a gurin aiki ko da yaushe. Na kasance ina son na cimma burika masu yawa a aikina musamman tun daga matsayina na ƙaramin ma'aikaci. Na kan so na dawo na zama babban ma'aikaci saboda ya kasance aikina shine mun rayuwana. Shi ya sa bana wasa da yin aikina a duk lokutan da naga ya kamata. Shi ya sa nake aiki tuƙuru domin in samu in taimake rayuwana da ƴan uwana. Aiki tuƙuru yana ba ni daman sa ran ban da wata rana zan zama abin kwatance. Yin aikina tuƙuru yana yakan ba ni burin da zan zama mai gida da mota da abin hawa mashin da samun wadatuwan jari masu yawa. Burika na a aiki ina so na samu manyan kuɗaɗe wanda zan gina rayuwata har izuwa karshen rayuwana in bar ma ƴaƴana abun da za su ringa yi mini addu'a. Suna aikin Allah da manzon Allah da wannan abun da na bari. Buri na a rayuwa in sami aiki, buri na a gurin aikina na sami abun da zan ringa ciyar da iyalina fi sabi ta hanyar halali. Buri na a gurin aiki na sami abubuwan da zan wuce makai na takaici wurin sa sutura da duk wani hidima na rayuwa idan ya zo mun. Burika na a rayuwa a gurin aiki ina da matuƙan son naga. Na kyautata, na yi daidai ba kamar ace ban yi daidai ba. Shi ya sa ko da yaushe nake kiyaye abubuwan da za a ce ban yi daidai ba a gurin aiki sabida kowane ɗan adam yana da burika irin nashi. Wani yakan samu burin, wani kuma har ya mutu bai samu burin. Wani ko da ya samu burin ma da yake burin da yake yi a gurin aikin to akwai wata burin da kuma ba zai sami ta ba sabida sakamakon wani burin naka da shi zaka mutu ba tare da ka cika burin ba. Sai dai kayi iya burin ku wanda ya samu sabida burika kullum kara karuwa suke yi. Amma burika na a gurin aikina naga nayi ma kyautata ma abokan aikina. Na samu tarin kuɗaɗe masu yawa wanda zan yi hidiman rayuwana in zo in kyautata ma iyalina. Burika na a rayuwa suna ɗaya daga cikin wa'innan. Shiyasa ko da yaushe nake riƙe aikina hannu biyu-biyu sabida in Allah ya sa a nan ne zan sami ci gaba. In kuma a wani wurin aikin ne zan samu ko da yaushe dai muna addu'a muna nuna ma Allah. Shi ya sa nake da burika da yawa wanda burikan nan na san in sha Allahu zan cimma wasu da yawa a duniyan nan. Amma dai na yi haƙuri yanzu ban zafafa ba na folarma da Allah sabida burika na suna da matuƙan tasiri a rayuwa na. Ina so naga na taimake marayu, naga na taimake waƴanda ba su da ƙarfi, naga na taimake duk wanda suka yi haƙuri da talaucina har suka ga yin azikina. Shi ya sa nake da burika masu tarin yawa a duniyan nan kuma ina rokon Allah ya cika mun wa'inan burikan nawa. Buri na a wurin aiki naga na rabu da kowa lafiya kuma ina samun tarin arziki mai yawa da tarin kuɗaɗe.

A lokutan da aka fitar mana da ra'ayiyikan mu akan aiki, mukan tsaya nagayyar ra'ayina, sabida ra'ayina aiki shine kwanciyar hankalin dukkan wa'inda suke karkashina. A lokacin da ban fitar da ra'ayina a gurin aiki ba, akan yi aikin nan ba tare da an yi daidai ba. Shi ya sa nake fitar da ra'ayina a gurin aiki, sabida bada ra'ayina a gurin aiki shine tamkar yin nagartaccen aiki wanda mukan shaidan cewan an yi aikin nan cikin kwanciyar hankali. Ra'ayina a gurin aiki baya wuce abin da na ga ba daidai ba in sa shi ya zama daidai. Abin da na ga yana daidai na ƙara inganta shi sabida shine kwanciyar hankalina da ni da wayanda suke karkashina a gurin aiki. Shi ya sa muka kasance bada ra'ayina a gurin aiki yana da matuƙan tasiri, musamman ma a lokutan da muke tsakiyan ayyuka aka kawo mana wani canje-canjen tsari. A canje-canjen tsarin da aka kawo mana in dai bai daidai da ra'ayina ba, ko da naƙasa na basa iya yin shi sabida ko da an yi, aikin nan ba zai yi yadda ake buƙatan aga aikin nan ba. Ya sa nakan fitar da ra'ayiyikana, ban bambanta da sadikana a wurin yin aiki sabida ya kasance tsarina abu ne mai kyau wanda ake dubawa a lokutan yin aiki. Shi ya sa bamu wasa a gurin aiki a lokacin da na fitar da-- na bada ra'ayina game da aiki. In aka yi aiki, duk sa'an da aka yi aiki a ma'aikatan mu ba tare da na bada ra'ayina ba, aikin da za'a yi ta a cikin minti hamsin, akan iya yin ta a cikin minti ɗari da hamsin sabida ya sha bambam da ra'ayina. Kuma a hakan nan ya sha bambam da ra'ayin nawa, za ka ga cewan aikin bai yi daidai kuma yadda ake sanya yi ba. Shi ya sa akan nima ra'ayina, na bada ra'ayina a wurin aiki sabida ra'ayina ya kasance tamkar nuclear ne wanda ake ai-aikatawa ƙasa da ƙasa sabida in rakinda aka aikata ƙasan da ake da-- muhimmanci ake da buƙatan ta je, za ta je kai tsaye ne. To nima haka aikina in na bada ra'ayina a kai, zai tafi kai tsaye ne ba tare da ya jinkirta ba. Aikina ya kasance bada ra'ayi a gurin aiki tamkar saitin nuclear ne. Shi kuma nuclear in an saita aka harba, dole zai je inda aka aike shi. To haka aikina yake, inda na riga na saita aikina, kowa yakan ji daɗi. Mukan yi aikin cikin sauri ba tare da kowa ranshi ya ɓaci ba. Mukan yi aikin mu ba tare da lokacin kowa ya ƙure ba. Shi ya sa ayyukan mu sun kasance suna da matuƙar tasiri da amfani a kowane lokacin. Shi ya sa bamu yin wasa da aikin mu sabida mun kasance mu wasu jigo ne ma-masu nauyi, girma a gurin aikin mu. Shi ya sa zaka ga ko da yaushe yanayin ra'ayin da na bada da shi akan yi amfani wurin ganin cewa an yi aiki mai kyau, mai nagarta kuma mai inganci wanda za'a daɗe ana mora. Shi ya sa kowace kamfanunuwa suke son haɗa aiki da kamfanin mu sabida mun kasance ra'ayina a duk lokacin da manaja ya ga, ya ga banzo kamfani gurin aiki ba, yakan dakatar da aiki a ranan sabida ya san ko da an yi aikin shiririta ne. Wani zubin yakan bari ayi training dai kawai training ɗin aiki ba tare da an yi aiki wanda sabon yake, sabon project, sabon ansa ba sai dai a maimaita wanda aka yi sabida ganin cewa wanda yake bada ra'ayi banzo ba. Shi ya sa yake san yaga ko da yaushe na zo. A dalilin haka sabida bada ra'ayina a wurin aiki ya sa kowa da kowa yake ƙara girmama ni sabida na kasance ina ganin abin da ya dace wanda ake yin amfani.

Ina gina dangantakar kasuwanci na mai inganci ne ta hanyar ba wa kwastomomi abubuwa masu kyau, masu inganci. Ina ba su abubuwa masu kyau, masu inganci ne sabida na gina dangantakar kasuwanci na da su. A lokacin da na ba su abu mai kyau, mai inganci, su kan ƙara dawowa wurina siyayya. A lokacin da suka ƙara dawowa, nakan ƙara ba su mai kyau, mai inganci a kan farashi mai sauƙi. Dalilin haka yasa su kan yi ƙoƙari wani dawa in za su yi, su kan kawo mun sababbin kwastomomi, abokan cinikayya. Daga lokacin da suka kawo mun sababbin abokan cinikayya, su kan zo gurina da zaran samun sauƙi da rangwame. Na kasance ina musu sauƙi da rangwame saboda ni ma ina samu kayana da sauƙi da rangwame na ina haƙuri da kaɗan. Gina dangantakar kasuwanci shi wanda Allah ya hore mai sabida zaka ga wasu da yawa ma ba su iya tattareyan abokan cinikayya ba. Shi ya sa ni ba na yin sakaci wurin tattareyan abokan cinikayya saboda suma suna da matuƙar amfani a wurina. Misali, a lokacin da abokin ciniki ya zo ba ka kyautata mai ba, ba wani dangantakar da za ku ƙulla da shi. Shi ya sa nake mutunta su, nake girmama su, nake ba su mutunci saboda su ma suna ba ni mutunci sosai. Shi ya sa za ka ga muna matuƙar harkan kasuwanci da su. Daga nan sai mu zama tamkar abokai, daga abokai mu zama tamkar aminai saboda mun gina kasuwancin mu ta hanyar jin daɗi da rabuwa lafiya. A gina kasuwanci ta hanya inganci mai ɗaurewa yana farawa ne daga wurin wanda aka zo siyayya. Daga zaran ka kyautata wa wanda ya zo siyayya wurinka, hakan na ba shi daman gaba ya ƙara zuwa wurinka ya siya har ya ma jawo maka wani ɗin ya zo wurinka yayi siyayya. Shi ya sa nake gina kasuwanci na ta hanya mai inganci sabida ina ƙaunar kasuwanci na kamar yadda nake ƙaunar kuɗaɗena sabida kuɗaɗena suna ƙara yawa ne in dai har na samu kwastomomi nagari waɗanda su ke kyautata mun, ni ma nake kyautata musu. Dalilin haka ne ya sa ba ma yin wasa da kyautata wa junan mu sabida mun kasance dukan mu muna yin kasuwanci masu nagarta ne. Kasuwanci masu nagarta ya kasance wani abu ne wanda muke ɗaurewa a lokacin da aka gina shi ta hanyar gaskiya. Mun kasance muna gina kasuwanci ne mai kyau. Dalilin sabida dukan mu muna kyautata wa juna, muna haƙuri da riba kaɗan. A lokacin da kasuwancin mu ya bunƙasa, mu kan ji tamkar mun zama dangi ɗaya sabida hanyar kasuwanci ma yana haɗa zumunta. Ka tankace in an haɗa kasuwanci mai albarka. Haɗa kasuwanci mai albarka yana sa mutane biyu, mai siye da mai siyarwa su zama abokan juna. A yayin da aka samu sauƙin nan, za ka ga abubuwa da yawa da alkairi yana samuwa a dangane da su. Ɗun in dai ma ya rasa jari ma ya kan iya ƙara maɗaya sabida gina kasuwanci mai albarka, mai nagarta la akai. Shi ya sa ba na wasa da gina kasuwanci mai albarka sabida kasuwanci mai albarka ba za ka taɓa yin walakanta ba, ba za ka taɓa ƙasƙanta ba, sai dai jarrabawa na rayuwa in ta zo maka naɗan wani lokaci ka wuce. Amma gina kasuwanci na gaskiya da amana shi ne yake kawo nukin dukkan wani cigaba. Gina dangantaka ta kasuwanci ya ta hallaka ne a gurin mai saida kayayyaki. A lokacin da nake sayar da kaya masu kyau, masu sauƙi, mutane da yawa.

Ina amfani da hannuna na dama domin ayuka na alkhairi, da gaisuwa, da cin abinci da dukkan wani ayuka na da nake yinsu. Hannun dama ya kasance hannu ne mai albarka. Dukkanin wanda zaka gan shi a duniyan nan ko da ba hago ne, yana amfani da hannun dama fiye da na hagun. Saboda in ba hago ne, a aikin ƙarfi ne kawai ya kan sa hagon nan. Amma duk wani ayuka na alkhairi da tsafta, da taɓan abu mai kyau, da ijiye abu mai kyau, da gaisuwa da wani abubuwa, da sauransu, da wanke baki da fuska, duk a akan yi shi ne da hannun dama. Sabida dama shi ne hannu mai na-- mai albarka, mai inganci, hannu ne na nasara a dukkan abubuwan da ka sa a gabanka. Shi ya sa za ka ga ko da wa'inda ba musulmai ba ko da kirista suna amfani da hannun dama wurin yin ayuka dayawa. A lokacin da ka ba mutum sako ka ba shi da hannun hagu, wani ba za ku taɓa ƙarewa lafiya ba saboda ka raina mai hankali ka ƙasƙantar da shi. Sai dai in ya kasance hannun damanka akwai wani lalura da ya fuskanta. To a dalilin haka ne ko zai iya an san sakonka da hannun hagun sabida ya zama akwai lalura. Amma in ba don haka ba, wani ma ko da kasuwanci ne kun fasa yi da shi ba za ku yi ba. Shi ya sa za ka ga ko da yaushe ina amfani da hannun damana saboda shi ne hannu mafi nasara, mafi albarka a jikina. Saboda da hannun dama ne ake an san dukkan wani sako. Ko Allah yara muna rokon Ubangiji ka sa sakonmu na alkhairi ya zo mana a hannun dama mu dafe bacikaro da manzan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shi ya sa nakan amfani da hannun damana a ko wane abubuwa da nake amfani da shi. Ko ina kaje ka ga mutum ya baka abu da hannun hagu, tashin farko tambayan da zakayi mai wannan walakantacce ne. Sabida in ba mutum walakantacce ba ne, ba zai yi amfani da hannun hagu don wurin kyautata ma wata halitta ba. Dukkan abun da zai yi da hannun hagu sai dai ya kasance abu de na siya. In dai zai yi abu ne don kyautata ma halitta, hannun dama zai yi amfani da shi ko da addini bai zo daya ba. Saboda hannun dama shi ne hannu wanda manzan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya yi bayani a kanta saboda darajarta. Saboda haka ko wane abu yana fara kasantuwa ne daga hannun dama. Shi ya sa ko da yaushe za ka ga ina yawan ta yin amfani da shi saboda ya kasance mini hannu ne mai inganci wanda nake amfani da shi a dukkan ayuka na, na yau da kullum. Nakan yi abubuwa da yawa da shi. Nakan ci abinci, nakan sha ruwa, nakan siye abin siye na ci, nakan yi alula nayi sallah da shi, nakan yi komai da komai na alkhairi da wannan hannu na dama. Shi ya sa na kasance hannun damana ina jin shi tamkar shi ne rayuwana a gurin ayuka na alkhairi. Ni ba zan ce ba hagu ba ne, nakan yi aiki da hagu amma wanda ya zame mini dole. Amma aiki na alheri wanda nakan yi, wanda nakan yi da shi kamar rubutun addini, nakan yi shi ne da dama na. Shi ya sa nike yin abubuwa masu tarin yawa saboda amfani da hannun dama da nake yi. Za ka ga kuwa da kuwa mafi yawan mutane a kashi ɗari, kashi tasa'in suna amfanuwa ne da hannun daman su. Shi ya sa muke yawan amfani da hannun dama sabida abu ne mai kyau, abu ne mai inganci, mai nasara, abu ne mai mutunci, mai kwarjini, abu ne mai daraja, abu ne wanda muke amfani da shi a ko da yaushe, a yau da kullum. An kasance hannun dama hannu ne mai nasara. Da ƙafan dama, duk wani abu aka ce maka da na dama ne, akan saran nasara dangane da shi saboda dama bai taɓa zuwa a abin tsiya ba. Shi ya sa nake amfani da hannun damana wurin ganin ina ayuka na alkhairi.